Menene lambar ku mai albarka? Lambar mu mai albarka, eh to na farko ma dai akwai lamba bakwai shima wannan lambar yana da albarka idan kun lura da da ko yawan kwanaki ma guda bakwai ne. To sannan kuma na biyu akwai lamba goma sha huɗu shima wannan lambar yana da albarka.

Wane aikin gida kake yi kullum? Eh to aikin gida da nake yi kullum, na farko akwai, akwai gyara gadona. Kullum ina gyara gadona idan na tashi. Sannan kuma akwai wanke kwanuka. Su ma kullum ina wanke su idan na tashi saboda girke girke. Sannan kuma akwai dafa shayi shima kullum ina yin shi wannan.

Kana taunawa goro? Eh, ina tauna goro. To amma kuma fa goron kala biyu ne. Ni na fi tauna namijin goro saboda shi ya fi sa ni kuzari. Kuma sannan baya ɓata mun baki yayi irin jaja-jaja ruwan goron nan. To amma irin goro mai ɓari biyun nan na da na ainihi shi wannan gaskiya bana tauna shi.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Warai kuwa ina kare wayata daga ƙwayar cuta. Ai ya zama dole ma na kare wayata daga ƙwayar cuta. Saboda idan ban kare ta ba, in ta zo ta kamu da cutar nan, to abubuwa da yawa ba zan iya yin su ba. Na farko ita kan ta wayar ma za ta daina yin sauri, to idan kuwa ta daina sauri, ba komai zan iya yi ba ai a lokacin da nake so.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yanda nake bayar da ra'ayi aiki gaskiya, ya danganta da ma irin abin da ake tattaunawa. To idan na ji abin da ake tattaunawa, na ji kuma ina da masaniya a kai, ina da wani gudummuwa da zan iya bayarwa, to zan ɗaga hannu na nemi izini ko kuma na yi shi a rubuce sai na ba da wannan ra'ayina.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? Eh to, ya danganta da wurin. Misali idan wurin wani taro ne wanda yake taron manyan mutane aka yi, shi to gaskiya ina zuwa da wuri. Amma idan ya kasance ba wani taro ne mai muhimmanci ba sosai, hakan nan ba na zuwa da wuri, ina zuwa dai daga baya saboda na amsa kiran da aka mun na taro.

Ana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa amma fa idan ƙaramin dutse ne. Yauwa wanda yake bai fi in dunƙule shi a hannu ba. To amma idan irin babban dutse ne wanda ya kai kaina girma ko ya fi kaina girma, to gaskiya bana iya jefa shi nesa. Iyakaci dai zan iya motsa shi kaɗan kawai shi ne.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To a gaskiya dai ya danganta. Misali yawanci abinda yake sani nayi nisan tafiyar ƙafa shine idan ina aiki. To kuma idan ina aikinnan ba ƙasarba ina iya tafiyar ya kai har kilomita goma ma wannan. To amma indai bana aiki bane ba gaskiya baya wuce tsananin tafiyar kilomita daya ba sai inji nagaji.

Yaushe kake cajin wayarka? Eh to ina cajin waya, cajin wayata da dare Idan kuma babu wuta, ina iya chajin ta da safe nan ma in an kawo wuta, idan fa ina gida kenan Idan kuma ina ma'aikatar mu ne, da rana nake cajin wayata. Idan kuma irin weekend ne hakan nan na shiga gari, to ko da yaushe dai zan iya cajin wayata idan na samu dama.

Kana raba abincinku da mutane? Kwarai kuwa ina raba abincin mu da mutane saboda idan kaci abinci da mutane tabbas ya fi albarka. To ni kuma a kullum a al'amurana albarka na ke so. Eh to kuma sannan yana ƙara dankon zumunci shi wannan raba abincin da kake yi da mutane.

Kana cire takalma a gida? Eee, ina cire takalma a gida idan zan shiga ɗakin kwana kenan. Amma idan ɗakin zama ne gaskiya, ina sa takalma na saboda wurin tiles ne, to tiles dinnan kuma in ba takalmi sanyi yake ɗauka sai ka je ƙafanka yana ɗaukan sanyi ba daɗi sosai gaskiya.

Kuna da wifi a gida? Eh gaskiya bamu da wifi a gidan mu, amma dai muna da shi a maƙwabtan mu. Don ko da yaushe haka idan na tashi, ina kunna, ina, ina searching to zan ga cewa akwai wifi na maƙwabtan mu, amma bana iya kama saboda bani da lambobin sirrinsu.

Yaya kake tafa? Eh to, yanda nake tafa ya danganta gaskiya da abun da zai sa ni tafa din. Idan akai wani abu na burgewa na bajinta hakan nan, to ina iya tafa amma kuma idan har ya kasance ba wani bajinta a cikin lamarin gaskiya bana wani ɓata lokacina na tafa. Kuma ina tafa da ƙarfi sosai.

Kina sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Kwarai kuwa da gaske ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta, saboda idan ban sabunta su ba za su zo su tsufa. Idan kuma suka tsufa ba za su dinga yi ma abin da ya kamata ba. Wa sanan idan ba ka sabunta su ba, cutarerkon kwamfuta ma zai iya kama su cikin sauƙi gaskiya.

Kana iya gabatar da rahoto, kwarai kuwa ina iya gabatar da rahoto. Musamman ma idan abin ya shafi al'umma sosai to zan gabatar musu da wannan rahoton. Sannan kuma idan ya shafi ci gaban al'umma, nan ma rahoton baya ban wahala. Amma idan kawai gashinan abin ba wani yana azu a gani bane, bana wani rahoto.

Nawa matashin kai kake amfani da su? To ina amfani da matashin kai a ƙalla kaman guda uku. Akwai wanda nake tsefe gemu da shi, akwai wanda nake tsefe gashin kai, sannan kuma akwai wanda nake tsefe saje da shi. So duka wa yan nan ko da yaushe na danganta da a irin abin da nake so na tsefe ne zan yi amfani da shi.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Yan da nake ajiye takardun aiki ya danganta da wane irin takardu ne. Idan takardun agrimen ne akwai foldan su na daban wanda nake sawa. Yan kuma takardu ne wanda yake kawai na tsara ayyuka shima akwai inda nake sawa. Yan kuma takardu ne na sirri suma akwai inda nake sawa, ko wane ya yi gurbinsa.

Yaya kake gaishe wa mutane? Inda nake gaishe wa mutane shine ya danganta da yanayin lokacin da ake. Idan misali safiya ne sai ince barka da asuba an tashi lafiya. Idan kuma rana ne sai ince barka da rana. In kuma dare ne sanya ce barka da dare. To wannan shine hanyoyin da nake bi wurin gaishe da mutane.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa amma dai gaskiya idan har ruwan da ake yi babu iska. Amma idan da iska gaskiya riƙe lema baya yiwuwa saboda ko da ka riƙe lema iska ma zai zo ya kwashe lemon ko ya lalata maka lema a ƙarshe sai ka ga asara ne ma. To indai ana iska rigar ruwa nake sawa.

Sauna wa kake share ƙura? Eh toh ina share ƙura kamar so biyu zuwa uku haka a sati general share ke nan. Sannan akwai kuma share ƙura na kullum kullum wanda nake wanda duk inda na zo wucewa dai na ga ƙura bai mumbato zan nema tsunma in share ƙuran nan.

Ina son kallon faduwar rana, eh ƙwarai da gaske ina son kallon faɗuwar rana saboda ina tinawa akwai lokutan da musamman ina zuwa in je in zauna a kan tsauni, innyi ya kallon faɗuwar rana har sanda zata zo ta ɓace. To abin da na burge ni sosai na kalli wannan bila adadin to kuma ko da yaushe na gani ina son ƙara kallo.